Lokacin da na fi so arana ko wani lokaci ina so. Amma lokacin da na fi so shine ƙarfe uku zuwa huɗu, ƙarfe biyu da rabi uku zuwa huɗu. Wannan lokacin, lokaci ne mai kyau. Lokaci ne da mutum yake samun natsuwa. Hayaniya ta ɗauke, don haka ina son wannan lokacin. Sannan bayan wannan lokacin ina son lokacin dare. Bayan kamar nine, ten, eleven to mutum yana samun natsuwa zuwa twelve har mutum ya kwanta bacci. Lokaci ne na natsuwa da mutum yake samu ya nutsu, ya samu natsuwa, natsuwa sosai. Kai komai hankali a kwance ba tare da fitina ba tare da wani tashin hankali ba lokaci ne mai daɗi wannan lokacin gaskiya. Ina son wannan lokacin. Wannan lokacin na dare ba ina sonsa. Wannan lokacin ina sonsa sosai. Yana sa mutum natsuwa idan tunani za ka yi ka yi, idan wani aiki za ka yi ka yi, idan abu za ka yi da ba ka son damu. Misali idan da rana ne za ka dinga baƙi wancan yanzo, wancan yanzo ba ka da natsuwa. Ba ka da, ba ka samun natsuwa sai kan ka ya ɗau zafi kai wane ne. Amma around two thirty, three PM, four to shida lokaci ne da za ka ji ba hayaniya yara duk basa nan sun tafi makaranta kana zaune kana huta wa. To wannan kana samun natsuwa. To shi kuma lokacin dare daga ƙarfe takwas tara goma sha ɗaya har sha biyu. A wannan kuma an zo lokacin duk abin da za ka yi. To abun lokacin da aka yi an zo lokacin natsuwa. Ana samu ka nutsu, ka kwanta, ka yi, ka huta ba sai ka yi bacci ba. Yara sun yi bacci babu wani mai damun ka. Don haka wannan lokacin yana da daɗi sosai da za ka samu ka nutsu. Gaskiya lokaci ne mai daɗi da zaka natsu. Ina son wannan lokacin na dare. Ina sonsa za ka samu natsuwa hankalin ka ya kwanta sosai ba ka da wani tension ba ka da komai. Komai ya-ya-ya wannan. Komai za ka same shi a natse. Kana free babu matsala babu komai. A wannan lokaci ne lokacin natsuwa na fi sonsa. Ina son wannan lokaci wato na dare after nine, ten, eleven, twelve ina son wannan lokaci sosai. Ina samun natsuwa a wannan lokaci. Sosai nake samun natsuwa wannan lokacin. Sai ka samu ka natsu, ka yi abubuwan dukkan da ya dace a wannan lokacin na three. Saboda haka ni lokacin da na fi so shine arana shine lokacin da na yi aiki na dawo daga aiki na zo na huta ina hutawa shine kamar ƙarfe biyu ƙarfe uku ƙarfe huɗu har biyar ma. To kuma bayan wannan sai kuma dare dadaddare wajen ƙarfe tara goma sha ɗaya sha biyu shima gaskiya lokaci ne na natsuwa lokaci ne da mutum yake samun ƙayi.

Toh ina son dafa ƙwai sosai saboda idan na tashi na ɗora ruwan zafi sai in zuba ƙwan. Na ɗora ruwa mai sanyi sai in zuba ƙwan a ciki, sai in ɗora a kan gas yai ta tafasa, yai ta tafasa, yai ta tafasa. Toh idan ya tafasa sosai yanda ya dahu, cikin ya dahu ko ina ya dahu. Toh kamar yanda zan ɗauko shi in bare in ga ya fito guda biyun nan da farin da kuma ƙwanduwar. Toh kaga wannan yayi sosai haka nake son sa amma na kan soya shi shima kamar yanda zan, na fasa shi, a kwano sai in ɗauko albasa in ya yanka sai in ɗan daddaka attarugu in saka, in sa magi da ɗan gishiri. Toh sai kuma in zo in samu frying pan in zuba shi, in zo in ɗora shi a kan gas. Idan yayi zafi sai in zuba mai, idan man ya ɗan yi zafi kaɗan, man kaɗan za a zuba kamar one spoon. Toh sai ka ɗauko ƙwan ka zuba. Idan na zuba ƙwan ya ɗan yi kamar ba wuta sosai za a zuba masa ba. Idan ya ɗan yi kamar ba zai yi minti biyar ba ko kuma dei bari abashi ya yi minti biyar. Toh sai kuma in juya bayan sa shi ma sai ya yi minti biyar ɗin. To idan ya yi minti biyar sai kuma na, sai na zo na ɗauke shi. Toh ina son wannan soyayye ke nan. To sai kuma wannan na dafawa. Toh bayan wannan kuma idan na dafa shi, nakan ɗakko shi in zo in samu ƙwan in fasa ɗanye a cikin kwano, in zuba magi da albasa da gishiri da spices a kai. Toh sai kuma in ɗauko dafaffen sai in saka a cikin wannan ɗanyan. In juya, in juya nan kuma na zo na sa frying pan, na zuba masa mai mai yawa man ba kamar na soya ƙwan shi kaɗai ba, ba, kaman wannan, ba mai yawa zan zuba. Toh idan na zuba, na sama albasa yayi zafi, ya nuna yayi zafi toh sai in zo in ɗauko wannan ƙwan gudan ƙwan da na je na dafa. Na saka shi a cikin wannan ruwan ƙwan da na, na kaɗa. Na sa masa attaruhu, na sa masa albasa, na sa masa magi, na sa masa spices. Toh sai in saka a ciki, idan na sa a ciki sai in ɗauko shi sai in sa a mai. Wannan shi ake cewa ƙwai da ƙwai. Yana da daɗi sosai ina son sa shima. Idan na, guda uku ke nan ina son sa idan na dafa shi, shi ƙwan kawai in dafa shi in ci a haka. Sannan ina son idan nayi frying ɗinsa, na fasa shi, na zuba attarugu da albasa da magi da spices da gishiri na zuba. To ina son sa haka biyu ke nan. Sannan kuma ina son sa idan na, idan na zo na, na fa dafa ƙwan na kuma saka shi a cikin ɗanyen ƙwai. Sannan in sa shi a cikin mai in soya shi ma ina son sa. Ina son ƙwai saboda ina yin amfani da shi, dafa shi kala kala. Akwai wanda za ka haɗa shi da doya ka sa doya idan na yanka doya na soya, na dafa ta da ɗan gishiri da magi. To sai in zo in sa ƙwai a ciki idan na sa ƙwai, eh, idan na, na, na yi yankata. To shi kuma nan ƙwan sai in zo in, in fasa shi kamar guda huɗu haka sai in kaɗa shi in sa albasa da magi da spices da ɗan gishiri. Toh sai in dinga ɗauko doyar ina sa a cikin wannan ruwan ƙwan. Idan nan kuma na zo na ɗora frying pan, na zuba mai a wuta da albasa ya soyu. Toh sai in zo dinga ɗauko wa ina saka a cikin man ina juyawa, ina ɗauko wa ina sa a cikin mai idan ya soya sai in juya bayan sa shi ma sai ya soyu. Toh ina son wannan doya kuma ina yin na dankali ma inda za a yi kamar yanda aka yi wa doya ita ma shi ma dankali sai ayi masa haka a dafa a ɗinga zuba a cikin ruwan ƙwai ana soya wa, ana soya gaskya.

To, hotunan waya ina ajiyesu a wurare kala-kala. Na farko akwai, um, galari. A cikin waya ina da galari da nake yi ajiye hotuna a ciki. Sannan da akwai Google Photo, Photo Google shima ina ajiye hotuna a ciki. Sannan kuma wani lokacin na kan kai hotuna cikin wannan, um, email. To, idan na ajiye hotuna cikin email shi wannan, ko mai shekarar da za yi idan ka zo email ɗinka ka buɗe, ka dubo hoton, ka rubuta su, suna, shekara da date, to za ka gan su sun dawo, za ka ga hotunan ka. Saboda haka a cikin waya ina yin ajiyar hotuna a wurare kashi kashi. Akwai photo, akwai album, akwai galari, akwai, um, Google Photo, akwai wannan, akwai email, akwai email, akwai Gmail. To, duka ina yin ajiyar hotuna a cikinsu saboda idan ka saka shi a cikin Google Photo, duk lokacin da ka tashi ka zo za ka, za ka nemi photo to in sha Allah za ka gansu suna ciki koyaushe. Za ka ga hotunan da kake buƙata, waɗanda ka daɗe kana neman su in dai ka sa su a Google Photo to suna nan. Sannan kuma haka email. Shi ma email idan aka sa hoto a ciki, duk lokacin da za ka buƙaci hoton ka yana nan a cikin email. Ka zo kawai buɗe ya za ka yi, ka rubuta sunan sai ka ɗauko yana ciki. Sannan kuma galari in dai akan wayar yake. To, a kan waya hotuna suna cikin galari da ka buɗe galarin ka kawai za ka ga hotunan ka. To, sai kawai ka yi amfani da shi. Akwai hanyoyi da dama da ake ajiye hotuna. Hanyoyi kala-kala da ake ajiye hotuna a cikinsu suna da yawa. To, muna yin amfani da wannan hanyoyin wajen ajiye hotunan mu da gama yin amfani da su. Suna da yawa da suke ya. Da zani ajiye su kala kala. Wa'inda, waƴnda hanyoyin amfani da su yana da yawa. Idan muka ajiye su to duk lokacin da muka zo a buƙace za mu ɗauko su. Musamman a email. A email hotuna in dai ka ajiye, in dai email ɗinka ka riga ka yi updated nasa yana kai, to duk sanda ka koda ka canza wayarka kuma ka zo ka rubuta suna, ka rubuta email ɗinka ka zo ka yi downloading ɗin email ɗin ka zo ka sauke shi. To, tabbas hotunan ka ko na shekara nawa ne za ka gan su sun fito a cikin email ɗin. Saboda haka ajiye hotuna a cikin email ko Gmail yana da matuƙar kyau. Yana da kyau ka ajiye hotunan ka a cikin email ko ka ajiyesu a cikin Gmail abune me kyau. Yana da kyau mutum ya ajiye hotuna a ciki. Yana da kyau ka ajiye hotunan ka a cikin Gmail. Zai yi maka amfani koyaushe. Koyaushe ka buɗe za ka gansu. Za ka ga hotunan ka a cikin email ɗinka. Da ka zo ka yi login ka rubuta hoto ko na shekara da ɗaya ka ajiye shi a ciki to a ciki za ka gan shi. Don haka ina ajiye hotuna a cikin email ko Gmail saboda suna da kyau. Suna taimakawa sosai lokacin da ka zo buƙatar su ka gansu ba tare da su buƙata ba. A cikin Gmail nake yin ajiyar.

Ina, ina share ƙura ba adadi. Bana lissafi lokacin da nake yin shara, in share ƙura. Na farko da safe idan mun tashi kafin muyi breakfast, ina share ƙurar gida. Zan sharo ɗaki, ɗakunan ma dai kashi kashi kowanne zamu shiga in sharo, sannan in zo in share tsakar gida. Parlour kai, idan na share parlour na kwashe sharar to sai kuma in share tsakar gida. Idan na share tsakar gida duka ƙurar na kwashe ta zan share toilet na wanke shi. To, da safe kenan. To bayan mun yi breakfast mun ɗan haka dai an ɗan jima rana tayi yara zasu iya ɓata wuri. To idan yara suka ɓata zan share ta tashi in sake share wurin. Da safe nan mama na yi mopping, to da rana to zan sake share inda suka ɓata ko kuma in sake share parlour ɗin. Mu kuma zama zuwa anjima ma za su iya ƙara ɓatawa bayan sun ci abinci to zan sake share wannan ƙurar da wannan dattin. In kuma ci gaba da zama, za su kuma ɓatawa kafin dare mu kwanta bacci. Zasu ɓata to zan sake share wa. To bayan wannan kuma mukan share ƙurar yana da take taruwa a gida. Aƙalla a sati, sati per week muna share wannan ƙura. To bayan mun share wannan ƙurar per week sannan kuma ta yana. Ita kamar wannan shara ce da sai ka share ta ɗaki, ɗakuna kowanne ka share, ka share ta parlour, ka share ta kitchen ka kuma toilet ka share, ka share tsakar gida inda yake duka da ƙurar to dai sai an share. To muna yin sharar ƙura ta gida a kullum aƙalla sau huɗu, aƙalla sau huɗu a gida muna share ƙura ta ko'ina mu tattare tam. Wannan saboda musamman lokacin sanyi ƙurar tana fin yawa fiye da kowane lokaci. To idan ta yi yawa a wannan lokaci muna share ta sosai. Saboda ta yi yawa muna share ta sosai. Saboda ƙurar ta yi oba lokacin sanyi. Sannan muna yin share ta kofacin ta week ita ce muke yin sharayyana. Sannan kuma a wata muna yin shima. Bayan munyi wannan, na week ɗin kamar sanitation to kuma a wata muna yin wannan share sharen. Shi ne wanda zaka, zaka ɗaga gado ka share, ka share karkashin kujeru, ka share ƙasan carpet duka ka bawwanke ka share saboda ƙurar ta wata ta koyi wannan carpet ma za ka ga akwai ƙura sosai a kan ƙarƙashinsa. To zamu taɗɗaƙa su TV stand mu taddaƙa mu share mu goge ko'ina, mu gyara shi. To muna yin wannan, ita sharayyana sharar gida muna yin sharar gida sau huɗu a kwa-- a kullum. Sannan muna yin ta week ita ce wata har yana za a share. Sannan a month muna yi wanda shi mu za a ɗaɗɗaƙa ko'ina na gida ko'ina sai an ɗaga shi an share. Za mu ɗaɗɗaƙa mu share saboda idan datti ya yi yawa, idan datti ya yi yawa to za a sami sauƙin datti. Idan wata ya zo to ko'ina sai yi fes saboda wani gurin har wanke shi ake kamar kitchen. Za a wanke saboda ƙwari da datti da yana sai a wanke shi a wanke tiles yafi tatas asha share. To haka muke aikin sharar. Sharar tana kasuwa ne, ta kasuwa a kullum ayi ta sau huɗu sannan ayi ta week sannan kuma muzo muyi ta month. Ita ma muna yin ta. To haka nake yin shara. Sau huɗu a rana nake share ƙura sannan kuma.

To, ko wanne yana da nasa muhimmancin. Fanka tana da nata muhimmancin, sannan AC shi ma yana da nasa muhimmanci, ko wanne yana da nasa muhimmanci. Amma ni a son samu na, na fi son AC. AC ta fi fanka dadi amma ita ma fanka ina son ta saboda fanka idan ka kunna ta iska take bayarwa. Iska cewacce idan zafi ya ishe ka, ka kunna fanka sai kawai ka dinga jin iska. Ko ta ina ful, ful, ful, ful, ful kana jin iska. In start up AC, ita AC ita kuma idan ka kunna ta ai sanyi take bayarwa, ba iska ba ita sanyi take bayarwa. AC ta fi fanka dadi amma ita ma fanka ina son ta saboda fanka idan ka kunna ta iska take bayarwa. Amma fanka iska take bayarwa. Ni ina son AC kuma ina son fanka ma. Yanzu idan lokacin zafi ya yi da rana tunda akwai yara za su shiga su fita, su shiga su fita ita AC tana buƙatar in an kunna ta a rufe guri. To amma ita fanka ba ta damuwa da wani a rufe guri to saboda yara su shiga su fita, su shiga su fita. To gaskiya ni a lokacin na fi yin amfani da fanka. Idan na kunna fanka ko ƙofar a buɗe za a bar ta ma saboda su basa zama guri ɗaya yara to baya bu matsala. Fankar sai suyi ta shiga suna fita ɗinsu ba tare da sun dame ta ba. Ba, babu wata matsala ma fanka wannan baya damun fanka. Sai yaro ya shiga ya fitan sa, ya shiga ya fitan sa shi kaɗai bai ya disturbuna fankar ba. Amma AC ba ta buƙatar shiga da fita. Ita ta fi buƙatar, ta fi buƙatar a kunna ta a rufe guri. Kuma sannan bayan wannan ma akwai ntsa wannan na cost na abu. Idan ya kasance ba kuɗi ne da mutum ba to fankar ta ishe shi. Duk inda ka sa dubu goma sha biyar za ka iya samun fanka ta sama mai kyau to sai ka saka ta. Ita ko AC sai ka sa dubu ɗari, ɗari da wani abu sannan ka siya ta. Sannan ko da daidai da standing fan ce. Standing fan in ka saka thirty thousand to twenty five thousand za ka samu ƴar ƙarama ƴar daidai misali. Yanzu ma da aka yi fankoki ƙananu waɗanda za ka iya yawo da su. Idan fuska ce, ko jiki za ka iya dinga fifita wa da wannan AC a wannan fankar ta hannun za ka iya yawo da ita. Dan haka fanka ni dai ina son ta. Ina buƙatar fanka. Na fi jin daɗinta a kan AC tunda ita za ka iya yawo da ita ƙarawa duk inda za ka je. In ka ji tana cikin jaka in ka je ka zauna ka ɗauko ta ka fifita jikinka da ita in zafi ya yi yawa ita fanka amma AC ba zai yiwu ba. In bayan AC mota to in ka fito daga mota kuma ka shiga wani gurin mai zafi fa ya za ka yi da ita. To amma ita fanka za ka iya saka. Dan haka ni gaskiya na fi son fanka. Na fi son fanka fiye da AC. Ina son fanka. Tana da advantage da yawa wajen amfani. Tana da advantage sosai take da advantage wajen amfani. Na fi amfani da ita. Na fi buƙatar ta fiye da AC ita gaskiya. Fanka tana da amfani ni na fi son ta. Saboda zan yi amfani da ita. Na, na kunna ta na ma buɗe ɗakin na kai shi a buɗe. Sannan kuma idan yara ne za su shiga su fita ba ta damuwa da sai an kunna ta ko sai an kashe ta ko kuma sai a rufe mata ƙofa. Ba ta damuwa da haka. Kuma sannan tana da advantage idan za ka fita ka ɗauki ƴar ƙaramar fanka ka sa ta a jaka. Idan ka je guri mai zafi to sai ka fito da abar ka sai ka ci gaba da amfani da ita. Dan haka na fi son fanka a kan AC ne. Ina son fanka sosai. Na fi son fanka a kan AC.

Eh, ina iya bada barkwanci. Idan ana hira akwai yanayi da zan iya yi wanda zai bawa mutum barkwanci. Akwai misali Akwai labarai na barkwanci da zan iya bayarwa ya bada barkwanci, ba sai iya labarai ba kawai a yanayin magana. Akwai wata maganar da zanyi zai sa duk na gurin dariya, zai faranta musu rai. Misali wani ma'aikina cikin ɓacin rai akwai hanya da zan bi da zan iya sa shi ya dinga jin farin ciki ya manta da wannan ɓacin rai. Sannan a aikin mu na koyarwa da nake yi akwai wasanni da labarai na barkwanci da zan iya ba yara. Akwai wani acting da zan iya yi ba na ba a matsayina ba na yin acting fim ba a'a kawai acting na koyarwa na teaching zan iya yi wa yara wani abu na barkwanci haka. Misali yanda in ƙananun yara ne ƴan Nursery misali 'yan ECC to akwai yanayi ko rawa nai wata rawar yaran duka zasu sa dariya na basu farin ciki kenan zasu ce "Aunty ta yi rawa, Aunty ta yi wane ne".Eh to, bayan wannan ma kuma akwai labarai na barkwanci kamar labaran da da labaran da akwai sa littattafai da muke karantawa yara. Idan na karanta musu wani zasu yi ta dariya su yi ta dariya ace "ashe anyi kaza ashe anyi wane ne". To eh kwarai ina iya bada barkwanci ba sai iya yara ba har manya ma nakan iya basu sa su farin ciki abun da abu na barkwanci zan iya yi su yi dariya su yi farin ciki akan wannan abu. Ina iya yi, ina iya bawa mutane barkwanci ta hanyar faɗar wani abu wanda zai sa su dariya ko zai sa su farin ciki. Za su yi farin ciki ko rawa ce idan akwai rawar da idan na yi zai sa wasu su yi dariya. Akwai umm magana, wani salo da idan ka yi misali kwaikwayo. Wata kwaikwayon idan na yi zai sa wasu dariya idan suka ga na yi kwaikwayon wane. Zai ka ga kamar yanayin da wani yake yi na magana ko na tafiya to in na yi shi zai sa wasu zasu yi mamaki, sai su yi ta dariya farko ya sa su barkwanci ya sa su farin ciki. Su naiwa mamakin ta cewa wannan shine yayi abu na barkwanci haka. To akwai hanyoyi ta ya sa mutane barkwanci dai da yawa ni na iya. Zan iya yi kuma zan iya sa mutane barkwanci su yi farin ciki, su yi barkwanci su yi dariya su yi murna. Misali ko da a makaranta da yara abubuwa akwai bayan tatsuniyoyi da labarai ko da dai a fim ne haka ko a waya. Akwai wasu abubuwan da idan na zauna na kunna musu suka duba suka gani zasu yi dariya, su yi kamar su cartoon dasu su yi murna su yi farin ciki su yi barkwanci su yi dariya su ce "la ashe Aunty ta iya kaza ashe ta iya kaza". Na abun dariya, na abun barkwanci kwarai zan iya sa mutane su yi barkwanci sosai su yi dariya su murna su yi farin ciki su fita daga cikin ƙunci da damuwa. Abubuwa kala-kala da zaka faɗa in faɗa ya sa su murna su yi farin ciki su yi barkwanci mai yawa. Kwarai zan iya sa mutane su yi barkwanci. Zan iya sosai zan iya ta hanyar magana, ta hanyar rawa, ta hanyar kwaikwayo. Kwaikwayo ma yana sa mutane barkwanci sosai idan ka yi kwaikwayon abu. Misali na kwaikwayi tafiya ta wani ko yanayin magana ko yanayin wata tsokana haka da za a yi ta a faɗi suna wani wani suna a sa wa mutum suna ko a yi masa wata inkiya haka. To ita ma tana taimakawa sosai wajen mutum ya ya sa wa mutane barkwanci kwarai zan.

To, nide buri na aiki shine na farko, aikin da nake yi ya kasance yaran sun fahimci shi aikin da nake yi. Misali, aikina na koyarwa, buri na shine yaran su fahimci abin da nake koya musu kuma su gane na farko kenan. Sannan na biyu kuma buri na shine na kai matsayi a aikin gwamnati, na kai wani babban matsayi kamar matsayin darakta ko kuma perm sec na biyu kenan. Na uku kuma shine buri na a aiki shine aikin nan ya saman mun da kuɗaɗe masu yawa wanda zan sayi filaye, na gina gidaje sannan kuma in sayi motoci. Dudda a yanzu bani da mota ina son in siya mota, buri na na aikin nan. Bayan haka kuma a buri na na aiki, ina san in samu kuɗi mai yawa da zan dauke ɗawainiyar yarana, na nema musu makaranta mai kyau, suyi karatu mai kyau sannan kuma su, su samu babban aiki da za su dogara da kansu sannan kuma su samu aikin da za su gina gida. Idan kuma har su ba su gina ba, to ina da burin na in gina wa kowannensu gida. Ko da kuwa suna da kuɗin da za su gina, ina da burin na gina musu ya kasance, za su ce wannan niy ce nagina musu shi. To buri na ke nan akan yaran. Sannan ni buri na aiki ina son in tara kuɗaɗe masu yawa, kuɗaɗen da za su ishe ni har karshen rayuwata. Bayan na kai wani matsayi babba haka to buri na kuma shine wannan aikin ya saman mun kuɗin da zan je Makkah na sauke farali na je umara sannan in sayi motoci manya sannan kuma bayan wannan akwai wani buri na a raina da nake so wannan aikin ya bani kuɗin da zan buɗe gidan gonan da zan zuba dabbobi misali kaji, broilers sannan da layers masu ƙwai wanda duk wata za a duk kullum za a dinga ciron ƙoyaye. Bayan wannan kuma da kiwon dabbobi ina son nayi kiwon dabbobi uh misali dabbobi wan'en da kaji haka ko kuma em akuya da em tunkiya. Sannan bayan wannan ina son in dinga kiwon shanu. Bayan wannan kuma ina son in buɗe kamfani kamar kamfani na mai. Buri na ke nan in yi kamfani na man abinci wanda za a dinga ci da kuma kamfani kamar na shinkafa. Kuma kamfani na man shafawa kuma kamfani na yin lifton. Buri na akan aikina yana dayawa saboda ina son aikin nan ya tara mun kuɗaɗen da zan yi don na buƙatu dashi ya kasance ba ni da matsalar abu ko mene ne shi ina da kuɗin da zan yishi. Wannan shine buri na akan aikina. Ina da burika ma su yawa akan aikin Alhamdulillah ina son aikin nan ko ina fatan buri na ya cika akai.

Ina farkawa kullum da asuba wajen ƙarfe biyar zuwa biyar da rabi. A lokacin da nake tashi nake yin sallah. Na tashi naje na yi alwala, na zo na yi sallah, na zauna na yi lazimi. Sannan kuma na kan farka cikin dare a lokacin da zan tashi na yi addu'o'i, nai nemi buƙatu na biyan buƙata ta da nake fatan Allah ya karɓa. Lokacin tashi na bashi da, ba, ba, ba, ba lokaci. Na kan farka cikin dare sau biyu. Haka in farka, in tashi, in je toilet in fitsari, in dawo in kwanta. To idan na kuma farka ina tashi in yi sallah, in yi addu'a, in yi ɓi, inyi addu'ar buƙatu. Buƙatu na duka na farfaɗe su da fatan Allah ya karɓa. To wani lokacin ba zan koma in kwanta ba har sai lokacin da alfijir ya ƙeto akai asuba. Wani lokacin kuma zan koma in kwanta har sai na ji an yi kiran sallar asubar. Sai in tashi in sake sabuwar alwala. Idan nayi alwala, to sai na zo na yi sallah. Buƙatai da alfajari. Sannan kuma zan zo na yi sallah. Zan zo na yi sallah asuba sai na zauna na yi lazimi. Har gari ya waye, in faɗi buƙatuna. Sannan kuma sai na zo na yi, na fara processing ɗin haɗa breakfast. Na harha in tashi yara suyi shiri, su fara shirin school. Ni ma kuma ina haɗa breakfast ina yin shirin school. Na shirya yaran ma suyi wanka su shirya. Sannan kuma ina yin haɗina haɗa breakfast. To idan breakfast ya zama ready, za nayi breakfast. To kuma na zo miyi shirin tafiya school sai mu tafi school. Ina farkawa kullum ƙarfe biyar. Wani lokacin ma huɗu saboda in tashi in sallah, in yi lazimi, in faɗi buƙatuna. Wan nan lokacin shine lokacin da ake faɗar buƙatu da ƙarfe uku na tsakiyar dare. To kuma ina farkawa a lokacin. A lokacin ina farkawa idan na tashi na faɗi buƙatuna shine sai na koma na kwanta. Wataran kuma bazan koma bacci ba har sai Allah ya kai mu gari ya waye an sallama asuba. Na tashi na yi sallah to sai kuma na fara shirye-shiryen haka breakfast. To kullum haka nake yi. Kullum wannan time ɗin nake, nake tashi na farka. Kullum kamar lokacin nake farkawa, inyi wannan ɗina shirye-shirye na da nake yi. Innai sallah to sai in yi shirye shiryen da nakeyi. Na zuwa aiki da na breakfast. Na tashin yara suyi wanka, suyi shirin school. Ni ma kuma na yi shirin school. Amma lokacin da nake farka a shine ƙarfe biyar da rabi.

Muna rubuta rahoto, baya lissafuwa yanda muke rubuta rahoto. Misali, idan ya kasance da safe na tashi, ana rayuwa na tafi school na je na dawo. Kamar a can muna rubuta rahoto da abubuwan da za mu yi a rana, muna rubuta shi kullum. Shi ne, wa'yannan abubuwan da za mu yi a aji kamar lesson plan kenan, to muna iya rubuta shi a kullum. Kullum sai mun rubuta shi abin da za mu yi wa yaro. Lokaci ka sa date, ka sa time, ka sa period, ka sa topic, ka sa ka rubuta average da instruction material da za kayi amfana da shi. Za ka rubuta behavioral objectives shine manufarka ta yin wannan aikin previous knowledge, abin da yara suka sani ko kuma abin da kuka yi daga baya kuka yi ya wuce. Dan introduction za ka zo ka yi introduction na abin da za ka yi, to za ka rubuta wa'yannan. Idan ka rubuta introduction, sai ka zo ka rubuta presentation. A cikin presentation a nan ne za ka yi step-step na aikin da za ka yi misali. Idan ka ɗau step one a matsayin aikin da za ka yi noun a English, to za ka ce noun is the name of anything a step one. A step two za ka kawo meaning na noun with the explain-- more explanation. Kamar step three zaka kawo examples na noun sune kamar kace akwai bishiya, akuya haka doctor Musa zaka dauko gari kace kamar sokoto kamar Kano, toh kamar ka dakko wani factory din kace kamar USA toh zaki fadi examples din a cikin step three then sai kazo kayi evaluation evaluation shine zaka dinga tambayar yaran su ma bayani don ka fahimci ya suka fahimci aikin sun iya ko basu iya ba Then sannan za ka zo After evaluation zaka zo kayi summarising aikin sai kuma kazo kayi concluding toh wannan record ne na yarda muke rubuta rahoto na abinda zamuyi sannan after wannan muna rubuta rahoto a sati rahoton shine abinda muka koyar zamu rubu tashi muce ai mun koyar da wnn, da kaza-kaza yara sun iya sannan kuma zamuce mun bayar da classwork din na kaza, misali mun bada classwork munyi tambaya kaza da kaza a ƙarƙashin classwork sannan zamu ce mun bada homework, homework ma zamuce mun bada shi kamar kaza da kaza a ina aka ganta ke? To ki gaishe ta, ki ce na gode. Sannan kuma za'a bayar da, zamu rubuta wannan record din sai kuma after wannan record din zamu zo mu rubuta record na ina zuwa, zamu rubuta record na na term, na wata.

Ina son ɗakina yayi haske amma ba sosai ba. Ni nafison ɗakina yayi duhu. In yayi duhu saina ɗan haska shi kaɗan saboda indai yayi haske, misali idan bacci nake yi, idan ɗakin yayi haske bana iya yin bacci sosai. Saina kasa yin bacci idan da haske amma idan yayi duhu, idan yayi duhu sai na yi bacci sosai nake yin bacci. Sai kaga na yi bacci sosai amma indai yayi haske ba sosai nake yin bacci ba. Ina son ɗakina yayi duhu amma ba duhu sosai ba. To kuma shima haske yana da daɗi lokacin da ake Akwai lokuta da nake buƙatar haske amma ba sosai ba kamar lokacin da nake son duhu ba. Ina son duhu amma ba duhu sosai ba. Amma a ɗaki dai bedroom dina ina son kasancewa da ɗan duhu duhu haka ba mai haske sosai ba. Shi kuma a parlour, shima akwai lokaci kamar sanda nake sallar, sallar asuba. Inna idar da sallar asuba idan na fito to wannan lokacin hasken TV kawai ya ishe ni. Wasu lokutan dayawa hasken TV yana wadatar da ni. A maimakon hasken, haske na wannan, na a maimakon haske sosai na fitila sai in sa hasken TV yana wadatar mun. Sannan kuma lokacin hasken rana shima yana wadatar dani. Basai na kunna fitila ba amma ni ina son haske, ina son duhu kaɗan. Hasake ba sosai nake sonsa a ɗaki ba. Ni na fi son ɗakina yayi ɗan duhu duhu haka. Idan yayi haske zakaga wani lokacin, lokacin bacci, ba zaka ji daɗin bacci ba idan yayi haske amma idan ya kasance da duhu to sai kaga kayi bacci sosai. Amma koda bacci nake yi idan haske ya hasko cikin ɗakin misali in rana tayi to bana iya yin bacci sai inji na kasa bacci zan tashi. Gaskiya nafi son lokacin nan. Na fi son ɗakina yayi duhu. Bana son ɗakina yayi haske. Idan yayi duhu ya fi gamsar dani. Ni haske ban cika sonsa a cikin ɗaki ba. Ɗaki mai duhu yafi kyau. Kaɗanyi duhu da shi misali ko da fitila ce karka sa mai haske saika sa mai duhu kamar blue haka ko red ko green to tana sa ɗaki yayi kyau. To idan ma kuma babu, ni zan iya barinsa da ɗan ƙaramin fitila haka kaɗan ba sosai ba. Idan yayi duhu, in yayi duhu ɗaki ni yafi yimin kyau. Kuma ya danganta kowa da irin yanda yake son nasa amma ni dai akan kai na, na fi son ɗaki ya zamo mai duhu ba mai haske ba. Yafi yimin kyau idan yayi duhu. Hasken ba wani sosai yake, nake sonsa ba. Nafi sonsa idan yayi duhu. Indai yayi duhu yafi yimin kyau ɗaki ba yayi haske ba. Wannan shine ra'ayina akan hasken ɗaki ko duhunsa. Ni nafi sonsa yayi min duhu. Bana sonsa yayi min haske amma duhun ma ba sosai ba. Ya ɗan daiyi haka amma ba haske tar ba. In yayi min haske tar bana sonsa gaskiya. Sai kamar ya dinga damuna. Misali ko da waya nake amfani da ita bana son guri yayi haske. In yayi haske sai.